Aaa, kallon inuwa ta nakan yi amma ba ko da yaushe ba. Wani lokaci idan na fito na dubi rana sai indubi inuwa ta ingani tana daidai ina ne saboda inyi amfani da shi don gudanar da wasu buƙatu nawa na karan kai na waƴanda yake sirri ne a gare ni.

Eh to gaskiya na fi son taksi akan bas. Dalili kuwa shine taksi ka ga baya ɗaukan mutane da yawa bai wuce mutum huɗu zuwa biyar ba. Bas kuma mota ce wanda take ɗaukan mutane da dama, so hayaniya ta yi yawa. Wani zai tashi ya tallata hajinsa a cikin bas kuma lokaci bas bata da saurin da zaka iya kaiwa wurin aiki cikin lokaci.

To sauro akwai hanyoyin kare shi da dama. Na kanyi amfani da maganin sauro irin wannan na feshi, sannan ina amfani da maganin sauro na hayaƙi. Amma abin da na fi amfana da shi ne net, gidan sauro, mosquito net wanda nake shiga idan zan kwanta bacci, sai in shimfiɗa shi, sai in haɗa shi a kan mashin fiɗina sai in kwanta. Ba tare da na ji sauro ba. Wannan ita ce babban hanyar da nake bi don kare kaina daga sauro.

To gaskiya ni bada wani takamaiman kiɗa wanda nake son ji. Duk kiɗan da ya zo takai na, ko kiɗan gargajiya ne na Hausa, ko kiɗan jazz ne, ko classic ne na Turawa, ko kiɗan Larabawa ko na Indiyawa ko kuma na sauran ƙabilun Najeriya da Afirka, su duk wanda ya samu kawai ina saurare shi ba wanda na fi so ko wane ina son su.

To, abin da nake yi don nishaɗi yana da yawa. Ina wasa da iyalina, ina wasa da yarana kuma ina wasa da abokan aikina na ƙasa gareni da kuma na sama gareni domin in nishaɗantu da kai na lokaci kuma na kam kuna rediyo ko kuma in shiga yanar gizo in ga abubuwan da za su taimaka mun domin nishaɗi.